Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Eh kamar yadda muka sani ce wa kowa da kowa da abin da yake fashe sha'awa kuma kowa yana da abin da yake so. Yanzu a irin kayan ɗakin da nake so, ina son irin kujeru wanda ya zamantacce wa basu da girma sosai kuma basu yi ƙaranta ba sosai. Kujerun da ya zamantocce wa suna da kyau sosai wanda kuma ya zamantocce wa basu da nauyi sosai musamman irin na zamani wanda ake amfani da katakon da bashi da nauyi kuma katako masu inganci wanda ya zamantacce wa irin yadin da za a sa maɗigan ya zamanto yadin da bashi da haske sosai saboda kai yayi tsaurin ɗaukan datti. Kuma ina son wannan kujerun ya zamantu mai uku guda ɗaya, mai biyu guda ɗaya da mai guda ɗaya guda ɗaya saboda yanayin ɗakina. Kuma ina son ya kasance cewa wannan a cikin kayan ɗakin da zamantocce wa akwai fridge mai freezer daban kuma ya zamantocce wa akwai freezer daban irin wanda za a iya dinga sa irin kayan awaiti a ciki. Kuma bacin wannan ya zamantocce wa akwai fankoki aƙalla guda biyu ya zamanto guda ɗaya na wuta kuma ya zamanto guda ɗaya wanda za a iya dinga yin chajin shi wanda ya zamantacce wa ko da babu wuta za a iya amfani da shi ba tare da wani matsala ba. Bacin wannan ina son ya zamantocce wa akwai irin tebur, center tebur na wanda ake sawa a tsakiyar ɗaki da waɗanda ya zamantocce wa za a sa su a gefen kujeru saboda ko da idan mutum yayi baƙi ko da mutum yana so yaci abinci ba sai yayi amfani da asalin wanda yake tsakiyan ɗaki ba saboda kamar irin wanda ake yi na zamani yanzu ina gancewa za a iya yin aƙalla ga daga guda huɗu ko kuma in ce daga guda biyar zuwa guda huɗu zuwa guda uku wanda ya zamantocce wa za a iya saka lasu a cikin juna wanda ya zamantocce wa akwai dizain kala kala wanda suke yi. To wannan yana bani sha'awa sosai sai kuma cewai akwai irin plasma wanda yake da girma sosai aƙalla misali wanda za a yi cewa ya kai irin sixty inches haka wanda ya zamantocce wa wanda yake da tsawo. To irin wanda yake da tsawo nan ne irin shi nake so. Dan na ga wannan mai tsawo nan wanda yake da tsawo kuma wanda yake da faɗi wanda idan mutane mutum yana kallo a ciki zai gancewa mutanen suna da girma suna gabza gabza wanda zai sa ɗaki yayi kyau kuma ya zamantacce wa akwai dish wanda za a dinga amfani da shi sai kuma, da kuma TV stand mai ƙayatarwa wanda yake da kyau sosai wanda zai sa ɗakin dau seti sosai. Ya zamantocce wa akwai wuta irin palo wanda zai haska wanda bazai zama faɗi ba gaba ɗaya wanda zai zuba mai kala da zai sa ɗakinan suyi kyau sosai. Banda wannan kuma a can cikin uwarɗaka kafin mu shiga can cikin uwarɗaka ina son ya zamantocce wa ina da mashin wanda ake amfani da shi na wanki to ina son shi sosai saboda yana rage wahalahalu na aiki sai kuma ya zamantocce wa kayan gado na ya zamanto masu ƙayatarwa irin na zamani wanda ya zamantocce wa yana da kyau sosai da su mirror da su wardrobe har da inda ake ɗan zama a kai wanda za a ɗan zauna kafin a hau kan gado wanda ya zamanto wasu suna amfani da shi suna zuba irin kayan datti a ciki. To wannan ina son shi sosai yana sa ɗaki dau siti sosai.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Eh, gaskiya babu wani matsala sosai a harkar dangantaka. Saboda a idon mutum yana so ya zauna lafiya da mutane, musamman idan ya zamanta cewa mutum yana so ya zauna lafiya da maƙwabta, ko kuma waɗanda suke zama tare, wanda su ne maƙwabtan mutum. To, yana da kyau mutum ya sani cewa a yanayin rayuwa, kuma yanayin halayen jama'a, akwai bambanci sosai. Ko da idan ya zamanta cewa, wannan maƙwabtan, za su iya zama mutanen kirki. Wanda ya zamanta cewa yazo ya same su, shi ma zai iya zama mutanen kirki ko kuma ya ko kuma ya, ya sani cewa waɗannan mutanen nan suna da halaye daban-daban. Idan yana so ya zauna lafiya da su, to lallai ne ya zamanta cewa, kowanne a cikinsu ya karanci halinsu saboda ya san yadda zai zauna da su. Ba tare da an, ana samun matsaloli wanda bai kamata a dinga samu ba. To, irin wannan shine yake da kyau mutum ya sani cewa, wannan rayuwa ba komai ba ce. To, idan mutum ya san haka, to ba zai so ya samu matsala da maƙwabtan da yake zama da su ba. Saboda gaskiya ni irin al'amari na musamman ma inda nake wanda ya zamanta cewa, ta kewance ba ta aure ne. Ko kuma in ce tun, tun kafin ya zamanta cewa in ka rasu nan inda nake. A irin gidan da ya zamanta cewa, jama'a ni masu yawa, yara suna da yawa sosai. Saboda haka na yi iya ƙoƙarina don guje ma shari, ko guje ma matsaloli daga wajen jama'a. Saboda da zarar an gan cewa kai kana fitowa da kyau, zaka shirya da kyau ƙa fita. To, da zarar an gan cewa kana magana da wani ko, ko kuma wata a cikin waɗanda suka zamanto maƙwabcin mutum. To, irin wannan yana kawo matsaloli sosai, saboda wasu a ciki za su dinga gani kaman cewa akwai wani abu tsakanin ku biyu. Musamman idan ya zamanta cewa kai kana da aure, ko kuma ba ka da aure amma ita tana da aure. To, irin wannan yana janyo matsala sosai. Wanda zai sa ya zamanto cewa, idan sauran su ka gan cewa ba ka yin magana da su, abun zai dinga basu haushi. Wanda zai sa ya zamanta cewa mutane za su fara nuna tausayi, kuma za su dinga yi abun da bai dace ba, saboda su cimma burinsu. To. To, wannan abune wanda ya zamanto cewa ya kamata a ce mun gane mutum ya dinga guje, guje matsala. In ba haka ba, za a iya ce mutum yana magana da matan wani, wanda shine ya sa ya zamanta cewa. Gaskiya ni ina kama kaina, ba na san ma abin da ma zai ma ɗamu balle ma, za zuwa fara zargin wani abu. Saboda mata mutane ne wanda ya zamanta cewa suna da wahalin shani, suna da matsaloli sosai a irin wannan abubuwan nan.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. Saboda, ah, idan muka lura za mu ga cewa, ko kusan ko zan ce ko wane gida ana sa mai ƙofofi da gate na shiga. Saboda idan ya zamantace wa bashi da bashi da muhimmancine to mutane ba za su dinga sa wannan ƙofofin a gida ba. Saboda, ah, balle ma sakai ka, sakai yadda za a ci wai suna kulle wa. To wannan ƙofa abune wanda yake da tasi kuma yake da muhimmancin sosai. Musamman a ko wane gida wanda ya zamantace wa mutane suna zama a ciki. Ko da gidajen da wasu ma basa zama amma sun riga sun, sun kai wani matsayi a harkan gidan ko kuma wani matsayi a harkan gina wannan gidan. To ya kamata mutane su sani cewa, ah, wannan rayuwan ya kamata mutane su san cewa wannan rayuwan ya riga, ya wuce yanayin tunaninmu. Saboda a yadda abubuwa suke tafiya ya kamata mu sani cewa, ah, kulle ƙofa yana da muhimmanci sosai. Saboda, ah, akwai abubuwa da yawa wanda ya zamantace wa, ah, mutum wanda yake da wannan abun shi kaɗai ne wani lokaci yake da kyau san cewa yana da wannan abun. Saboda kuma ya adana shi yanda wasu ba za su iya ganin wannan abubuwan ba. To a irin wannan yanayi dole sai ya zamantace wa mutum yana kulle ƙofa yanda shine zai iya shiga ko kuma shine, shi da iyalanshi wanda ya zamantace wa ba kowa ne kawai kai tsaye zai iya shiga ma mutane aikinsu ba. To shi ya sa yake da kyau mutum ya dinga kulle ƙofa. Zai iya yiwa lokacin da mutum yake so ko yayi ba haya ne ko kuma zai yi wanka. Kunga kuwa idan ya zamantoce wa babu ƙofa to duk wanda zai zo wannan wajen, wanda zai zo wannan wajen zai iya ganin wannan wanda yake so yayi baya ko kuma wanda yake so yayi wanka, ah, tsirara. Kuma wannan bai dace ba kuma wannan ba tarbiyya ba ne. To, ah, a yanda abubuwa mutum ya ajiye a ɗaki ya ajiye abubuwa ko da idan ya zamantace wa, ko da idan ya zamantace wa mutum bai ajiye abubuwa da yawa ba to yana da kyau ya zamantace wa, ah, mutum yana da ya kulle wannan ƙofar nan saboda tsaro. Akwai mutane banza wanda ya zamantace wa su aikinsu shine su sa wani ƙofa ko kuma ance aikinsu shine wanda ya zamanto ce wa duk yin da za a yi, ah, mutane su san cewa duk yin da za a yi ya zamanto ce wa mutane suna da, ƙofa kuma suna kulle gidajensu. Shine zai basu kwanciyar hankali cewa a duk lokacin da idan suka fita a yanda suka bar kayansu idan suka dawo za su zo su tarar da wannan kayakin su a inda suka bar shi. Kuma wannan yana faruwa ne. Hatma dalilin kulle waɗannan ƙofofin nan. To mun hanawa, ah, abin da na gani kenan.